Haske a cikin ɗaki wani abu ne wanda ba za'a iya cewa ana son shi ba, ba za a kuma iya cewa ba a son shi ba. Abin nufi ya danganci lokacin da aka kunna haske din a cikin ɗaki. Ta farko ko kuma in ce na farko, idan alal misali akwai haske wato hasken rana ko kuma haske daga waje wadda yake haska ɗakin, ba a buƙatar kunna haske. To a irin wannan lokacin ba na buƙatan kunna haske. Sannan na biyu, idan alal misali ina zaune a cikin ɗakin babu haske, sai a zo kwatsam sai a kunna haske. Shi ma irin wannan ba na son shi. Ba na son haske lokaci guda a kunna shi a kaina. To na fi so ya kasance an fara kunna haske ƙarami daga baya sai a ƙara shi har ya ƙaru ya zamo ya haskaka ko'ina. Amma ni mutum ne wanda baya son haske sosai saboda ciwon idanu. Sannan wasu lokutan kuma ina buƙatar haske sosai musamman idan zan yi karatu ko kuma zan yi wani abun da ya shafi abun da ake buƙata wato haske sosai. To ya danganta.

Tambayar taka akwai gyara kaɗan. Maimakon kace kana fi son tufafi auduga ko siliki, gwara tambayar takasance ka fi son tufafin auduga ko siliki? Wannan ita ce tambaya daidai. To babu laifi bari de na baka amsa. Ya danganci yanayi na, na, na, abin nufi yanayi na, na, na, na wato kama a turance ake cewa yanayi na weda. Akwai weda wanda zaka ji shi ana sanyi, akwai weda da zaka ji ana zafi. To idan weda ne wanda ana wato sanyi, wato na fi sha'awan tufafi na auduga. Amma idan weda ne wadda ake zafi, to na fi yi sha'awar tufafi na siliki. Saboda siliki ba shi da nauyi kuma idan iska ya kaɗa, za ka rinƙa jin sa yana shiga jikinka. Amma ita auduga musamman idan tayi yawa tana wato tana ɗan rike yanayi na, na sanyi. Idan aka bugo sanyi, za ta rinƙa ɗan tare maka sanyi. Amma ita siliki idan aka buga sanyi, za ta rinƙa mannuwa da jikinka, tana mannuwa da jikinka. To shi yasa na fi son tufafin auduga idan ana zafi, na fi son kuma na siliki idan ana sanyi. Ya danganci irin yanayin.